Ina tsarkake gidanmu sau biyu a kowace rana. Ina tsarkake gida da safe sannan ina tsarkake shi da yamma. Sannan wani lokacin da daddare idan gidan ya yi datti sosai. Wannan sune lokutan da nake tsarkake gidanmu.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Domin kuwa kwamfuta ta zamanto wata abokiyar rayuwa a gare ni. Ina amfani da ita a lokacin da nake ofis ko kuma lokacin da nake zaune a cikin gida idan bana yin wasu ayyuka. Don haka ina amfani da kwamfuta sosai.

Eh ina jin tsoron ƙwari. Gaskiya ƙwari suna ɗaya daga cikin halittun da nake tsoro musamman m ƙwaron da ban san shi ba, ban taɓa mu'amala da shi ba. Ina tsoron sa sabida ban san haɗarin da yake tattare da shi ba.

Gaskiya ni ba ma'abocin sauraron rediyo bane, don haka bana sauraron rediyo. Ina samun labarai ne ta hanyar kallo a talabijin ko kuma a social media ko kuma daga wani wajen wanda nake tare da shi a yau da gobe.

Gaskiya ba na rera waƙa lokacin wanka. Ina yin shiru ne na maida hankali a kan abin da na saka a gaba a wato wanka. Idan na haɗa zan fito in shirya na sa kaya na. Amma ba na rera waƙa ko kaɗan.

Bikin da na fi so shine bikin Sallah. Shine bikin da ya fi ƙayatar da ni, saboda yana ba ni dama na haɗu na gaisa da mutanen da na jima ban gan su ba. Sannan yakan sa inji nishaɗi kuma na samu nutsuwa.

Gaskiya ba na iya yin iyo. Inna shiga ma sai dai na shiga ruwan da yake ba babba ba. Ɗan ƙaramin ruwa wanda ba zai iya shanye mutum ba. Kwana iyalina ne kawai ke iya yi wanan. Amma sakamakon ba na iya yi a unguwan ruwa, ba na kallon kaina wanda ya iya iyo.

Ni ba ma'abocin sanye da tabarau bane, sai dai a halin rashin lafiya ta idanu. Lokacin da idona yake da damuwa, to ina sa tabarau domin kare shi daga hasken rana ko ƙura.

Muna yin taro ne a mako sau ɗaya domin anawa ɓangaren yin taro sama da sau ɗaya alama ce ta ɓata lokaci da kuma ana iya zama ba tare da an tattauna abubuwa masu muhimmanci ba.

A ina iya ba da barkwanci musamman lokacin da na ke tare da abokanaina ko kuma na ke tare da family din na. Sautari ina ɗauko wa zance na barkwanci domin nishaɗantar da mutane su samu suyi dariya sukawadda damuwarsu.

Ina zuwa kasuwa ne sau biyu a mako. Ina zuwa ranar Lahadi sannan ina zuwa ranar Talata. Duk da cewar kasuwanni mabambanta nake zuwa amma bana tsallakewa domin kowacce daga cikinsu akwai irin abubuwan da nake mayar da hankali wajen sayi.

Ina magance koke-koke ne ta hanyar sauraron ma su koke-koken. Sannan kuma ina magance shi ne ta hanyar ba da shawarwari da suka dace da kuma matakan da ya kamata a ɗauka wajen magance wannan koke-koken.

Gaskiya ina amfani da wayata sau babu adadi a kowace rana. Domin ko da yaushe ina ɗauke da wayata a hannuna. Ina amfani da ita wajen yin kira, wajen shiga social media da kuma shiga harkar kirifto.

Muna sadarwa a wurin aiki ta hanyar kira a local intercom da muke da ita tangarho ta ofis sannan kuma ta hanyar aika takardu ofisoshin da kake son isar musu da saƙo.

Ni a al'adata ina cin abincin rana ne bayan na yi sallar la'asar, ƙarfe huɗu ki nan zuwa ƙarfe biyar na yamma. A wannan lokaci ne nake cin abincin rana, kamar yanda shi kuma abincin dare nake cin sa ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe takwas.

Ina haɗuwa da abokan ciniki ne ta fuskoki da dama. Ɗaya daga cikin hanyoyin haɗuwa da su shine ta hanyar amfani da yanar gizo. Sannan ɗaya daga cikin hanyar kuma ta hanyar zuwa inda suke ko kuma su zo inda nake domin yin cinikayya.

Ina amfani da sabulun baƙi wanda ake kira da Dudu Osun. Shine sabulun da nake amfani da shi sama da shekaru wajen yin wanka. Na gamsu da ingancinsa da kuma amfaninsa a kan fata.

Ina wanke lo kayayyakin sawata ne a weekend ranar Asabar da safe. In kuma ban samu yanda nake so ba, ina yi ne ranar Lahadi. Amma dai na fi sha'awar yinsa ranar Asabar domin yana ba ni dama na yi guga kuma sannan na saka ne amfani da shi ranar Litinin domin zuwa wajen aiki.

Eh, ina iya dafa abinci. Ha salima ni mutum ne mai sha'awar dafa abinci da kansa. Aƙalla a wata ina iya dafa abinci a gidana sau biyu ko kuma sama da haka ma idan buƙatar hakan ta tashi.

Gaskiya na fi son tufafin auduga. Domin, domin duba da yanayin wajen da nake rayuwa wajen yanayi ne mai zafi. Tufafin auduga yana taimakawa wajen rage zafi da rashin nauyi sannan yana bawa iska damar shiga.